Ina yin ciniki a kasuwa saboda yanda in aka zo sayan abu a kasuwa. Ai dole sai anyi ciniki akan kuɗin da za siya abun nan da kuma waɗansu ababe saboda haka ina yin ciniki sosai.

Eh gaskiya ƙwari ya zama abun jin tsoron ma wa'insu, amma ni ni da kaina bana jin tsoron ƙwari, saboda ni namijine kuma bazai yiwu ace ina jin tsoron ƙwari ba.

Eh na cika takalma gida, saboda kafin mu shiga gida dai sai na cire takalmi ne, saboda mu musulmai ne. Kuma akan nan muka yi kafin mu shiga gida mun cire takalma.

Ni gaskiya ina da sabunta da shige-shigen kwamfuta saboda yana da yadda yake amfani da kwamfuta kuma kwamfuta yaza ma abu wani da yazama ta dole matum ya iya.

Ina son ruwa mai sanyi, ina son shan ruwa mai sanyi, a lokacin zafi saboda abin juyi-juyi ne, da lokacin zafine sosai ina buƙatar shan ruwan sanyi mai kyau.